A'a gaskiyai mu ba ma sa uniform a gun aiki. Saboda mu ba ma sa uniform a gun aiki. Saboda aikin mu, mu anan gun ba na sa uniform bane. In mun ga dama malu sa, in mun ga dama kar mu sa. Muna da dai rigar aiki saboda in aiki ya zo kar mu ɓata kayan mu. To muna da rigar da muke sawa, amma ba mu da taikamemar riga guda ɗaya as par uniform da muke sa. Sai dai muna da rigar aiki. Shi ma sai in aiki ta kama sai mu sa rigar. Amma wai ace wannan gashi uniform ne sabida aiki ba mu dashi. Muna dai da rigar da za mu sa sabida aiki. Kowa da irin nashi. Ba wai riga iri ɗaya as par uniform ba, da ka tashi kowa sai ya sa irin shi. Wanda muke da shi kawai shine rigar da za mu sa muyi aiki saboda kar mu ɓata kayan mu. Shi ma ba kowane lokaci ba, ba ko da yaushe ba. Ba ko da yaushe muke sa irin wannan rigar ba. Sai ya kama dole in bai kama dole ba, ba wani riga bane wanda zai. In ko da ba ka sa uniform ba zaka iya yin aiki cikin kwanciyar hankali ba tare da ka ɓata kaya ba. Ka ɓata jikin ka ko ka ɓata rigan ka ba. Shi yasa dukkan mu ma ba wanda ya damu da ka sa uniform ɗin. Ko in ya ci aikin da dole sai mun ɓata kaya ko ɓata jiki ne, to za mu ɗan nema uniform da za mu sa. Ba gaskiya aikin mu ba na sa uniform bane. Bana sa riga bane. Ka ga dama ka sa, ka ga dama karka sa. In ka ga dama ka sa riga, in ka ga dama karka sa, duk ba wani abu bane, ba laifi bane. Amma in dai, in dai zaka yi aiki, aikin da zamu dinga ɓata jiki bane hakanan sosai. Aiki ne ɗan dai dai dai dai dai, aiki wanda koda ka yi in ka so ba ka sa uniform ba ba zai ɓata ka ba. Sai dai irin aiki mai wuya sosai. Aiki ya zamanto aiki ne mai wuya ko kuwa aikin da zai ɓata jiki. Tunda aiki kala kala ne. Akwai aikin da zaka gani wanda zai ɓata ma jiki dan saboda aiki ne ya kawo da haka. Amma yawan aikin mu ba mu cika ɓata riga ba. Ba aikin da zaka ɓata riga balantana kace ka sa uniform. Saboda kar rigan da ka kawo yayi datti. To duk irin waƴannan mu ba mu da matsala da shi. Kawai aikin muke yi direct ba tare da mun sa wani riga ko wani abin kariya ba saboda ba ma datti. Sai dai aiki ya kai aiki. To ba ma damuwa da wani sa rigar aiki bane saboda kar mu ɓaci ko da ko mun sa ko mu sa ba zai wuya ka ga dan saboda aikin wai mun ɓace jikin mu.

Wasa ya danganta. Ni kowane wasa ma ban san wani irin wasa ba. Yanzu gaskiya wasan da nake san yi ya danganta wani irin wasa. Wani wasan ƙwallon ƙafa ne, wani wasan ƙwallon hanu, kwando ne, wani wasan guje guje ne. To ni gaskiya a yanzu dai yadda nake, in dai ba wasan ƙwallon ƙafa ba, ba wani wasa da zan iya yi a yanzu. Sai dai wasan buga ƙwallon ƙafa shine zan iya ma ɗan ƙoƙari in yi. Amma ba can haƙa da wani wasa. Gaskiya barin iya yi ba sai dai na ƙwallon ƙafa shine zan iya ƙoƙari in yi. Wasan ƙwallon ƙafa zan iya ƙoƙari in yi. Ban iya ƙoƙari in tabbayar wani wani wasa bari ƙwallon ƙafa ba. Gaskiya ban ga wani wasa ba sai kuma wasan gudu. Sai kuma wasan ƙwallon doki. Wannani na yarda dai ina son shi wasan ƙwallon doki. Yana burge ni ina yin shi sosai ko da yaushe. Yana cikin wasan da nake so. Yana cikin wasan da nake yi. To gaskiya wannan wasan nan ina yin sosai. Kuma ina jin daɗin shi ko da yaushe. Ina yin shi. To wannan ne kawai yake daga cikin wasan da nake, da nake jin daɗi. Ba cin wannan wasan bana jin daɗin wani wasa kuma. To ko doi ka sam wasanni. Wani kuma yin wasanni ya danganta da lokacin da kakeyi, ya danganta da samun lokaci. Wanni bawai baya san yayi wasannin bane wannin a ce ka ce dai lokaci ne bai samu shi ya sa bai yin wasa. Wani kuwa zaka ga yana samun lokaci har yanzu yayi wasa. Amma kuwa bare taɓa samun lokacin ma yayi wasan. Ko yana son wasan. Mutane da yawa suna son wasa amma lokacin yin wasan ne ba su da, ba su da shi. Wani wani sa'an tunda ina son shi to lokacin ne ban da shi. Ga shi ga shi han nazo kuma rashin samun lokacin ya sa kuma ni yanzu ma bana son wasan. Amma da ni ina bala'in son wasa amma yanzu kuma rashin samun lokaci ya sa ni ban son wasan ko kwata kwata fin so ɗaya. Ya sa yanzu ga baki ɗaya bana samun lokaci. Shi ya sa ma wasan ya fitamun sosai sosai. Ma wasan ƙwallon ƙafa yana da daɗin kallo kuma yana da daɗin yi. To in dai zakayi zaka ji daɗi kuma zaka abun nan. To yana da bala'i kuma yana ƙara lafiyar jiki. Wannan yana fannin jijjiga jini ne. To wai irin wannan wasan yana da kyau karingayi koma da baka so. Sabida ƙara lafiyar jiki da kuma jijjiga jini yana da kyau irin wannan wasan nan sosai. Ƙarin lafiya da kuma jijjiga jini. In da zaran ƙanada lafiya kuma kana jijjiga jini kai kan ka zaka ji daɗin wasan. Amma ko haka yake yana sa ƙara lafiya kuma na jijjiga jini. In kana yana da kyau karinga yin wasan. Sabida zaka ji ka ƙara lafiya sannan kuwa zaka jijjiga jinan ka. Amma kuwa a cewan ba ka kowane wasa ba ka kowane motsa jini gaskiya zaka samu rashin lafiya da sauri sauri. Da sanadiyar rashin jijjiga jinan nan.

Dukansu ba wanda bana so. iNa san fanka, ina san isi duka, ba wanda. Duk wanda na samu zanyi amfani da shi. Ba wanda bana so daga cikinsu. Dan sau da mun a na zafi, lokacin ba ka tsaya tantancewa. Maganin abun me ka samu in dai yana daga cikin maganin abun ka. A ganina za ka yi amfani da shi ko ba ka yi amfani da shi ba. To gaskiya to abin bari ma magana sabon ba baya cikin magunguna abun. To ni dai ina so na yi amfani da. Ina san fanka, ina san isi duk wanda na samu. Ina so kuma ina jin dadi da shi. Dan sau da na san zai mun maganin matsala na. Walau zafi ne, dukansu bi duwanda na samu. In dai suna yi lafiya ƙalau ba tare da matsala ba, to za su yi min magani. To gaskiya ina son su. To wanda na samu daga cikinsu za su mun magani. Maza jira ada amfani da su. To shi yasa nike son su. Shi yasa nake son su. Su biyun dai ina son su. Dan ina son duka duk ba wanda barai mun maganin sanyi ba. Duk kansu za su mun maganin zafi kai. Duka su biyun za su yi mun maganin sanyi. Inda su mun maganin sanyi. Ba fankan ba, ba ACn ba. Duka duk wanda na samu. Eh, daddare waƴan su zaka ji sun ce sun fi san AC. Saboda ya fi saurin bada sanyi. Kuma yafi yin sanyi sosai. Amma ni gaskiya ni bana zaɓan ɗaya daga su. Amma wani matsala ba. Fankan ne, ACn ne. Da ina tare da shi. Dukan, dukan da ina tare da shi. Fankan ne, isin ne. Duka su biyun duk wanda na samu. Na son su amma na yi amfani da su. Wasu na biya mun bukata na. Dan na tashi amfani da su. Dubin maganin zafi, to in dai ku za su mun maganin zafi. To mi zai hana ni amfani da dukansu. Na san duk za su yi didda dai an san wani ya fi wani. Amma in dai dukansu za su yi abin da ake so. Wali wala fankan ne wala isin ne. Duka guda biyu za su ma amfanin da ake so. A ganina ba wani matsala a ciki. Dukatin da za su ma maganin abin da kake so. To bada laifi bane don ka yi amfani da su ne abuna. Du ka dai kai dai abu buwa maganin abun da kake su yi ma shine za su ma. To daga su biyun za ka iya amfani da su.

Diy yawancin kayan marmari, indai aka ce maka wannan kayan marmari ne. Ina bala'in san shi. Ina amfani da shi na farko. Na san gwanda, gwanda yana cikin kayan marmari. Na san lemu, na san abarba, na san kankana, na san tufa, na san inabi, kai duka dai ga sunan da yawa. Inda aka ce wannan tabbas wannan kayan marmari ne. Ina bala'in san shi. Ba wanda zan ce ayaba wai don soji a cikin kayan marmari wanne ne za a bani da ban iya cin shi ba? Sai dai baya cikin marmari. Tabbas, unkur yana cikin kayan marmari. Zan ci na sha ne, na ci ne? Duk dai indai aka ce maka wannan kayan marmari ne. Ba wanda bana so a cikin su, dukkan su duk ina so. Indai aka ambata wannan kayan marmari ne to dukkansu duk ina so. Ko zan iya amfani da su ba tare da samun wani matsala ba. Ko indai ko babu, to sai in yi haƙuri. Amma inda aka ce wannan kayan marmari ne to dole in yi amfani da su. Ba za ka ga na yi amfani da su cikin kwanciyan hankali. Na ji daɗi, ina bala'in san kayan marmari. Ko wanne iri ne, indai bana guba bane na ci ne. To zan yi amfani da shi. Ba zan sama abinda nake so don ina bala'in san shi. Kayan marmari, ko wani iri ne, na sha ne. Abin nan ne, to duka dai guda biyun nan. Indai aka ce maka wannan kayan marmari, to ina son shi, ina cin shi. Ba tare da samun wani ɓacin lokaci ba. Ina amfani da shi. Ni dai a guna kayan marmari ba abun gudu bane. Ina bala'in san su kuma ina amfani da shi. Ina bala'in san shi. Ina amfani da shi. Ina amfani da shi sosai. Indai aka ce maka wannan abun kayan marmari ne, wanda za ai amfani da shi a sha ko a ci. Ina amfani da shi. Ko ma ka sai dai wannan an ce ba kayan marmari bane. Haka nake dani da cikin kayan marmari.

Kana iya rera waƙa? Habawa, ina iya rera waƙa in ya kama. Amma ko in bai kama ba bana rera waƙa. Ina iya rera waƙa in ya kama gaskiya. Ko haka nan dai. Danganta da wani irin, wani irin waƙa. Waƙa kala kala ne. Akwai waƙan aure, akwai waƙan da wayonsu suka yi kai ka yi. Ko kuma kai da kanka ka rubuta waƙa ka yi ta yi. Ni ban iya rubuta waƙa ba. In aka yi waƙan zan iya rera wa. Amma ace wai ni ne nake waƙa. Gaskiya ni ban iya waƙa ba. Saboda ba aikina ba ne. Amma ace ni wane ya waƙa don in rera shin ƙara bi in bibb waƙan shi. Ban iya bin waƙa amma wakan-- amma ni da kaina na rubuta waƙa na yi gaskiya ban iya ba. Saboda ba aikina ba ne. Ban iya ba kuma ban koya ba. Banma na taɓa gwada wa ba. Ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku. Ban taɓa gwada waƙa, rera waƙa ba. Abin da na sani ni dai kawai duk wanda yayi waƙa, zan taya shi rera wa. Abin da ni na san nake yi shi ne wanda yayi waƙa zan taya shi rera waƙan shi. Amma ni da kaina in zauna rubuta waƙa ko kuma in yi waƙa ban taɓa gwada wa ba. Amma har in dai ka rera waƙan ka, wani ma ko ba da yarena ba ne ko da yarena ne ko ba da yarena ba ne zan iya taya ka rera shi. In bi bakinka kamar inda ka rera waƙan ka. Wannan dikba matsala ba ne. Sabida waƙa. Amma in dai ba wani ka zo ka ce in rera da kaina ba, zaka rera waƙan ka? Indai ka gama rera wa, ka jira ni zan iya ƙare shi ma? Amma har in dai ba ni na rera ba, to wai kazo ka tarkeni in rubuta ma waƙa. Waƙan ka, ka zo ka ce in ƙara rera ma. Nan da abu mai sauƙi ne zan iya ƙara rera ma waƙan ka. Ba tare da ba ta lokaci ba zan iya ma. Amma in kazo kace waini in zo imma kai ka rera waƙan cikin lokaci kaɗan, zan iya ƙara. Zan iya rera waƙa amma aiki na ba ni.

Shirye-shiryen aiyuka ya danganta da wane irin shirin aiki. Shirin aiki ya danganta. Shirye-shiryen aikin an kawo aiki ina fara shine da wuri, sannan kuma na natsu kowa na bashi. Idan muna aikin da ya ganganta mu muna da yawa, wanda kowa ya kamata ya kama bangaren shi, sai kowa ya kama bangaren shi. Wannan na yin wannan, wannan na yin wannan. Cikin natsuwa kuma da hankali da ba da hankali a kan aikin da kake yi. So kowa za'a bashi nashi, sannan kuma ya natsu yana yi. Wanda kowa da an gama sai a haɗa abu guɗaya ya zo ya baka aikin da kuke so. Dan mutum ɗaya barai iya fara aiki kawai lokaci ɗaya gaba ba, na farko kokuma barai yi sauri ba. Na biyu kokuma ba za a samu aiki inganci ba yanda ake so. Amma aka rarraba aiki hannuwa da yawa, za ka samu ka yi saurin gama aiki. Za ka yi saurin yin aiki sannan kuma a gama da wuri. To wa ʼyanna abubuwan yana daga cikin wanda kai ba kai kaɗai za ka aiki wa mutane da yawa. Kuhaɗu kuyi aiki yana da bala'in kyau sosai don zai sa ku gama aiki da wuri sannan kuma ku samu abin da kuke so insha Allahu a samu aiki lafiyayye wanda za ka yi amfani da shi. Amma akasin haka akan iya rashin samun aiki mai kyau lafiyayye. Indai kace kai ba kai kaɗai za ku kai aiki, za ka iya ɓatawa mai aiki lokaci in sauri yake. To da sauƙi indai mutum ya ce baya sauri to za ka iya kai kaɗai. Eh, ɗan ɗauke ka ba'a ranar ba kwa, ɗan kwanaki biyu ko uku dai a ce ka ce. To irin wannan kwanaki biyu ko uku ɗin in dai ya ɗauke ka. To har ka san dama wannan ba sauri yake ba. Tunda ɗan kwanaki biyu ne ko uku ka iya ɗan ɗauke ka sai ka yi amfani da wannan lokutan ka zo ka mai aikin shi cikin kwanciyar hankali. Amma indai ba wannan kwanakin ba, gaskiya ka san daman za'a ɓata lokaci. Amma ko in kowa kai kaɗai in kai ka haɗu ku da yawa, dama ana sauri sai anatsu ayi aikin kowa kuma ayi aiki cikin hankali. A aikin gaggawa don guje ma kar a samu matsala. Saboda guje wa ma indai akace bara ayi aiki cikin kwanciyar hankali da kuma ingancin aiki mai kyau. Ana son aiki mai kyau dole sai an natsu kuma an guje wa matsala. Gaskiya ina samun aiki mai kyau me inganci sosai.

Ya danganta da me nake yi. Ya danganta da me nake yi, wani sa'a ina, ina da muna aiki tare da ƙungiyoyi a siyasance, so duk wani abubuwa da ya tashi muna aiki a ƙungiyoyi. Ina da ƙungiya muna aiku kuna, muna kuma da ƙungiya na siyasance. So muna aikata ƙungiyoyi tara ba tare da samu wani matsala ba. Kwancan hankali muke aiki da ƙungiyoyi, ba mu da wani matsala da ƙungiyoyi. Muna aiki cikin kwanciyan hankali. Kowa kuma yana jan. Ba faɗa. Haka muke yi tare da ƙungiyar ƙungiya. Ba mana samun wani matsala da ƙungiya ko wani abu. Kowa yana yin aiki cikin kwanciyan hankali duk abin da aka kawo a ƙungiya ana raba shi. Masannin ba wani samun matsalar nake yi da ƙungiyoyi. Muna tarayya. Kowa yana yin abin da yayi lokacin abin hada-hadan ƙungiya yazo. Muna taruwa muyi ba tare da mun samu wani tsaiko ko wani tashin hankali ba. Inde wannan ne ba mu da matsala da ƙungiyar. Ƙungiyar muna yin shine cikin kwanciyar hankali. Ba tare da tsokana ko wani abu da kowa yana yin abin shi. Gaskiya muna jin daɗin ƙungiya. Ba mu da wani matsala da ƙungiyoyin mu gaskiya. Da ƙungiyoyin. Kuma lafiya muna samun alheri da juna. Ba wanda yake cewa riga na abin da wanne yake ba wanda yake ganin wannan da wani abu. Kowa mun ɗau kakan mu juna ɗaya kuma muna yin abu a cikin alheri. Ba wanda zai ce da na sani shiga ƙungiya don komai aka kawo. Ba na siyasance ba. Duk daii wani abu da ya danganci game da ƙungiyar ana yi. To ana jin daɗi ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba. Gaskiya ana jin daɗi sai dai godiyan Allah. Kuma dai indai wannan ne. Mun gode ma Allah. Ba mu da wani matsala da wani. Abin ƙungiya ko kuma na zagi ko wani abin nan. Ana yawo cikin kwancin hankali. Duk da dai. Kasan abin mutum ba ɗaya ba ba biyu ba. Akan ɗan samu ƴan ƙananan matsaloli duk da dai. Kasan abin mutum ɗaya ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba. Ana da ɗan yawa akan ɗan sami matsaloli a ƙungiyoyi. Ƙungiya ƙungiyi ƙungiya to amma indai ana da shuwagabanni masu kirki da kuma rikon gaskiya da amana. Ko da matsaloli za su zo za a warware su cikin sauƙi a ƙungiyar ba tare da an samu wani matsala ba tunda dai su suna da rikon amana da gaskiya. Kaga ana rashin samun matsala ana samun matsala a ƙungiya to rashin rikon amana ne da gaskiya. Da ba a ba wa shugaba na gari ba amma aka ba shugaba na gari wanda zai dinga faɗin gaskiya kuma da rikon amana ba tare da ya goya bayan wannan ko ya goya bayan wancan ba. To za ka ga an samu masalaha. Ba wani matsala kowa zai ji daɗi ba tare da an samu wani matsala ko wani abu ba.